Shago kala kala ne. Akwai, ah, shagon saida kayan abinci, akwai shagon saida, ah, kayan sha na ruwa, akwai shago na saida, ah, kayan maƙulashe, akwai shago na saida kayan sawa, akwai shago na saida, ah, kayan ci ciye-ciye ma'ana irin su biskit, sweet da dai sauransu. Na akwai shagon ɗinki, akwai shagon saƙa, akwai shagon yin, ah, buge-buge irin na printing business center da dai sauransu. Shagunan saida kayan abinci da hatsi. To duk suna nan da Birjit. Amma dai ni shagon da na, ah, na fi son zuwa shi ne na fi zuwa shagon da ake saida kayan abinci da kuma kayan provision. Na fi zuwa wa'annan shagunan saboda kusan kullum sai naje na sayi, ah, abubuwa da zan yi amfani da su a gida ko abubuwan da iyalina za su yi amfani da shi. Tun da a shagon provision kusan kullum zanje zan sayi ruwa ko zan sayi maganin sauro ko zan sayi ma yara biskit ko sweet ko zan sayi magi na miya ko zan sayi madara, ah, Lipton ko Top Cafe ko burodi, suga domin karyawa da safe. Yara kuma biskit don su tafi da shi makaranta. Wani lokaci kuma nakan je, ah, shagon domin, ah, ciran kuɗi ko kuma in je in sayi, ah, kayan hatsi. Tun da akasarın provision za ka ga cewa ana saida kayan abinci ko kayan hatsi a cikinsa. To na fi zuwa wa'innan shaguna tun da kullum aƙalla ban je shagon, ah, provision ba zan iya zuwa shagon provision so huɗu ko so biyar. Wani rana ma yana iya kai so shida ko so bakwai a rana. Sai sa na fi zuwa shagon provision saboda a shagon kuma ana saida kayan abinci wadda shi ma na kan siya lokaci lokaci. A takaice dai na fi zuwa shagon, ah, provision.

Barci abu ne wadda ɗan adam ko ince dukkan nin wani tsirrai Allah ya halicce su dashi. Domin bacci, aaa, lokaci ne na hutu da dukkanin sassan jiki da gaɓoɓin jiki suke hutawa. Shikan shi ɗan adam yake samun hutawa, kwakwalwashi take samun natsuwa take samun hutawa. Dukkanin wani garkuwar jikin ɗan adam yake samun ya huta, ya samu natsuwa. Shima haka ɗan adam yakan samu natsuwa, zuciyarsa takan natsu ta kwanta ita ma ta huta. Duk ɗan adam yana bacci. To kamar ko ince duk wata halitta tana bacci. To kamar dukkanin wani halitta ni ma ɗan adam ne kuma ina bacci. Ina yin baccin rana. Nakan yi baccin rana, aaaa, misalin ƙarfe biyu zuwa uku ko, zuwa uku ko zuwa huɗu in farka. Musamman idan nayi aiki na gaji ko kuma ina son na huta ko kuma idan ban samu isashshen ko gamsasshen bacci cikin dare ba. Ina yin baccin rana sosai. Saboda idan nayi bacci zan tashi inji jikina, aaaa, wasai inji jikina tangararan kuma idan na tashi kwakwalwata zan ji ta, aaaa, tunanina kai zan ji ya canza saboda kwakwalwata ta dawo a wasai kaman sabon abu. Saɓani idan ban yi baccin ba, inda kaina zai iya ciwo, gaɓoɓin jikina zanji suna min tsami ko suna ciwo. Sannan idona ma zan dinga jin shi wani iri iri. Yana min wani iri da dai sauransu. To da zarar na ji irin wannan, inda nakan samu lokaci sai na zauna na kwanta kai, na yi bacci sosai saboda yin baccin shine zai taimake ni. Yin bacci shine zai kawo mini sauƙi a cikin ƙwaƙwalwata da lafiyata da jikina. Don haka ina yin baccin rana sosai. Zance kusan kullum ma sai na yi baccin rana sai dai idan aiki ne ya mun yawa to inda ba na samun iya yin bacci rana sai na haƙura. Amma in ba abun da nake yi ina kwance ko ina zaune in dai da rana ne to nakan miƙe in kwanta in yi bacci saboda, aaaa, in samu isashen lafiya ko gamsasshen lafiya a jikina saboda shi bacci shi ke ƙara taimakawa. Don haka ina yin baccin rana matuƙa sosai saboda lafiyana da nake ƙoƙarin ganin na kare.

Hutu wani abu ne wanda mutane sukan yi domin samun natsuwa. Aaa, hutu kuma ya kasu kashi kashi. Akwai hutu na jiki, akwai, aaa, hutu na aiki wanda mutum yakan nema izini,, domin ya samu ya ɗan huta domin ƙwaƙwalwarsa ta natsu, ya kuma samu ya ɗan yi wasu ziyarce ziyarce ko kuma misali yana da wani biki ko ma bai da lafiya yana so ya huta ko yana da wata tafiya da yake so ya yi wadda zai amfani da wannan, hu-- daman hutu ya je. To kamar duk wani ma'aikaci tun da nima ma'aikaci ina neman izinin hutu wadda, aa, in na tashi kamammu a wurin aiki inda mukan cika,, wato wani form ne na hutu. Form ɗin neman hutu wadda shi za ka cika, ka ruɓuta sunan ka, address shin ka, number wayar ka, dalilin ka na neman izinin hutu da kuma adadin kwanakin hutun da za ka je ka yi. To,, don haka kamar kowa ina neman nema izinin hutu a wurin aikina in je,, in huta idan lokaci ya yi. Sannan kuma akwai hutu wadda ake cewa tusa idan kana cikin mutane wanda shi ma hutu ne. To irin wannan ni ba, aa, bana neman izini in zanyi irin wannan hutun ina komawa gefe na can in je in yi hutuna ko in yi tusa ba tare da kowa ya sani ba yabi iska in dawo cikin mutane. Amma in hutu ne na wurin aiki ina neman izini. Sannan ne. Amma idan hutu ne na tusa to ni bana neman izini nakan koma can nesa ne da mutane na yi idan na yi, na tabbatar da iskan ya ɗan wuce ko warin ya wuce sannan sai na dawo cikin mutane na zo na ci gaba da al'amurana.

Kallon inuwa wani lokacin abu ne wanda yakan iya tsoratar ma musamman idan da daddare. A takaice dai gaskiya ban cika kallon inuwata ba, sai lokaci lokaci. Tana iya yiwuwa da rana ne ina tafiya, inuwata ta miƙe tsaye a gabana haka in kalle ta. Ko in ina zaune, hala ranan yayi yamma sai ka ga inuwarka ta yi gefe ko ta miƙe ko ta karka ce da dai makamantansu. Amma haka kullum ba na zama in zauna in ta kallon inuwana. Dai ba in na zauna ba inuwar ta nuno min haka in gani. Saboda daddare wani lokacin inuwarka za ta iya yin wani iri wadda kana iya ma jin tsoro a kanta. To a dan haka ne ni ban damu da kallon inuwa ba gaskiya. Saboda duk abin da zai tsorata nima ba cika san shi nake ba. Wani zubin in kacika kallon inuwar ka ma sai ka ga kamar gaban ka yana faɗuwa da makamantan haka. Sai sa dibban damu da kallon inuwata ba, sai dai in ina zaune idan inuwar taa kalla to ni zan kalla ko ina tafiya rana yayi yamma ina tafiya gabas inuwata tana kallona a tsakiya da nake tafiya to zan iya kallon ta wannan lokacin. Amma haka kurum in zauna in ta kallon inuwata gaskiya bana yi.

Shi aiki abu ne mai kyau kuma abu ne wanda dole mutum ya yi nazari akansa, da kuma yadda zai inganta sa. Saboda ingancin aiki shi ke tabbatar da, a karbuwarsa a hannun mutane kuma shi ke tabbatar da cewa kai ƙwararre ne a fannin aikinka. Kuma shi ke tabbatar da cewa ka san abin da kake yi a wurin aikinka. Kuma shi ke tabbatar da a tabbatar da kai mutum ne ƙwararre kuma kai mutum ne a wadda za a iya dogaro da shi a wurin aiki. To, yadda nake inganta aikina shine na farko dai nakan zama bana latti. Nakan je aiki a kanƙare. Na biyu kuma nakan inganta aikina ta wurin duba kurakurai na a baya. Me jiya nayi? Da ina da ina na samu matsala? Sannan sai in duba ta yaya kuma zan gyara shi gobe. Sannan kuma inda na samu nasara shi kuma sai in duba ta yadda na samu nasarar. Sai in ƙara ƙaimi, sai in ƙara dagewa kuma sai in ƙara yin tunanin wasu hanyoyi da zan ƙara bi don ganin na ƙara inganta wannan nasarar da na samu jiya akan aikina. Gobe in na ƙara shi a kai sai aikina ya ƙara ingantuwa sosai. To, nakan bi wa'innan hanyoyi domin ganin na inganta aikina. Wani lokacin kuma nakan je in samu masana, in masu tambayoyi akan wasu abubuwa domin su ƙara mini haske abin da ya shafi aikina da nake yi. Ko kuma nakan yi bincike ta shafin sada zumuntar yanar gizo domin na ƙara samun wasu ƙwarewa da zai sa in inganta aikina. Sannan wurin aikinmu sukan tura mu wurin ƙa-ƙa-ƙaro kwasak-- ƙaro ilimi mu je muyi kwasakwasai akan abin da ya shafi aikinmu domin mu zo mu inganta wannan aiki. So, waɗannan su ne kaɗan daga cikin hanyoyin da nake bi domin ganin na inganta ayyukan da nake yi a kullum, koyin ci a kowane lokaci.

Mu da yake gidan mu gaskiya muna da yawa kuma gidan dangi ne. Zan iya cewa aƙalla a gidan mu, mu ashirin da takwas ne gabaɗayanmu wanda, aah mahaifin mu ya haifa. To a don haka muna da yawa amma ni a nawa gidan tunda ina da, aah mata am, aah da yara to bari in fara da nawa. Yara na uku, mata na biyu ka ga biyar kenan, da ni mun zama shida. To a gida na kenan amma dangin mu baki ɗaya kuma in ka ce dangin mu ku a gida to can in na ɗauko dangi kawai wanda ya haifa ashirin da takwas, in na koma ɓarayin babana, aah su su goma sha shida. In na koma ɓarayin mamana su wurin talatin da biyu ne. Sannan to ka gan iyanan in muka haɗa kusan mu tamanin da wani abu kenan. So aah yawan dangin mu da kake magana to danguna suna da yawa amma ban san wani dangi ake magana ba. To a nan na ɗauko dangi na kusa wurin babana ashirin da takwas ni kuma a yanzu ina da shida. To ka ga ashirin da takwas ga shida ya zama talatin da biyu kenan. To wannan zan ce a takaice shine yawan dangin mu a gida.

Abin da ke ba ni ƙwarin gwiwa a wurin aiki ba wani abu bane illa kawai ina da sha'awar abun tun da na taso. Shike nan saboda aikina, aiki ne na al'umma to da abin da za ka yo domin al'umma akwai lada. Dak abin da za ka yi domin al'umma abu ne wadda aa kake sa ran bayan ka yayi kyau. So sai sa ni nake samun ƙwarin gwiwa ba don komai ba saboda abin al'umma ne nake yi. Aikin da nake yi na farko in nisha-- in taɓarayin nishaɗi ne. Na san zan nishaɗantar da mutane, za su ji daɗi, zan sa musu farin ciki a ransu. In zanyi shiri ne wadda ya shafa al'umma to don al'umma nake yi. Wasu za su je za su gyaru. Misali idan nayi shiri ne akan masu shaye shaye, nayi kira akan masu shaye shaye domin su daina to in Allah yadda a cikin mutum ɗari da za su saurari shirin in aka yi sa'a, mutum huɗu ko biyar ko goma suna iya barin wannan shaye shayen to wannan abu yana ƙara min ƙwarin gwiwa a aikina. Sannan kuma wani lokaci idan mutum ya kira ni ya ce wallahi Malam Abubakar Abaji wannan maganar da ka faɗa na ji daɗinta sosai. Na ƙaru na samu fahimta ko na ilimanta a shi to shi ma yana ƙara min ƙwarin gwiwa a aikina inji kuma in ƙara dage wa. Ko kuma idan nayi rubutu naga mutane a shafin sada zumunta suna comment, suna mun addu'a to yakan ƙara mini ƙaimi da ƙwarin gwiwa. In ga na dage, nayi wasu rubuce rubucen da zai faranta wa mutane rai. Sannan kuma idan na ɗan yi ɗan content shi ma na saka a shafin sada zumunta naga mutane shi ma suna magana ko sun yi farin ciki, sun yi dariya to shi ma yakan ƙara mun ƙwarin gwiwa da tunanin komai me zanyi a nan gaba. Ko wace irin rubutu zanyi a nan gaba. In kuma shiri a rediyo ne to wane irin shiri zanyi a rediyo a yanzu wadda al'umma za su anshe shi, al'umma za su so shi. To waɗannan abubuwan kaɗan daga cikinsu suna ƙara mini ƙwarin gwiwa. Sannan kuma aa musamman kuma a aikina na rediyo idan shugabanni na suka kira ni suka jinjina min akan aikin da nayi to yana ƙara mun ƙwarin gwiwa sosai akan aikina inda nakan ji daɗi inga cewa a cikin mutane da yawa an ciro ni an far-- an mun wannan aa girmamawa ko an karramani to wannan abun shi ma yana ƙara mini ƙwarin gwiwa. A social media kuma idan nayi abu na ɗaura naga ya tafi viral har ya sa mutane suna so sosai suna comment ana wannan kuma ya zama na awartan na samu kuɗi to sai inji na samu ƙwarin gwiwa sosai wadda aa saboda haka sai in dage ma in yi wani wadda a wata mai zuwa ina sa ran in yi wanda yafi wannan domin aa na san ko ba komai zan samu kuɗi kuma wannan kuɗi zai ƙara mun ƙwarin gwiwa yin wasu abubuwa a cikin aikina kuma da wannan kuɗi da abin da nake so zan iya zuwa na siyo domin ganin cewa na inganta aikace aikacen da nake yi. Waɗannan kaɗan ke nan daga cikin abubuwan da suke ƙara mini ƙwarin gwiwa a cikin aikina domin idan na rasa wa'innan to fa ba zan samu wani ƙwarin gwiwar da zan aiwatar da aiki yadda ya kamata ba. Ba mamaki sai dai na yi ta kame kame. To sai sa wa'innan abubuwa nake jin daɗinsu nake kuma jin daɗin in na je an yi mun su saboda ba komai ba suna ƙara mini ƙwarin gwiwa. Matuƙa kuma nakan ji daɗi a cikin rayuwata saboda ko ba komai abu ne wanda zan inganta aikina sosai domin ƙwarin gwiwa yana sa ka inganta aikinka.

Eh to, wannan tambaya: kana jin kukan zakara da safe wani lokaci? Ahh akan ji kukan zakara da safe, wani lokaci kuma ahh ba a jin kukan zakara da safe. Saboda yanzu a ƙasalin kajin za ka ga cewa babu su. A ƙasarun kajin suna ƙauye. Tinda ni ina cikin birni ne, to ko wani zubin ne za ka ji shi can nesa da safe ka ji zakara yana kuka. Da sassafe, sabanin da da asuba'i na yi, za ka fara jin ku-ku-ru-ku na zakara. Ma'ana gari ya fara wayewa. Ko kafin ku tafi sallar asuba'i ko in bayan kun tafi sallar asuba'i. Gaskiya yanzu nakan fi wata ban ji kukan zakara ba. Yana ma kusa shekara, don ni yanzu na manta yaushe na ji kukan zakara. Inde a cikin garin nan ne inda nake zama cikin tsakiyar garin Kaduna. To gaskiya na kan manta da ma jin kukan zakara. Amma in nayi tafiya na je can garinmu Abaji, ina jin kukan zakara sosai. A can ƙauye ina jin kukan zakara amma a nan na kan daɗe ban ji kukan zakara ba.

A kasari lokacin da na shiga ofis da farko dai, a idan na isa ofis, a inda nakan gaggaisa da mutane. Idan na gaggaisa da mutane, sannan sai in ƙarasa kan teburi na wato desk dina na aiki, in duba idan ina da aikin da ban yi jiya ba, to da shi nake farawa. Idan kuma ba ni da aiki, to sai in duba yau wane shiri nake da shi a ƙasa. Sannan sai in dudduba rahotonin da nake da su. Sannan in ga yadda zan yi, in rubuta script daga safiya zuwa ƙarfe sha biyu da zan tafi break. To, idan kuma akwai, ah, shirin da na fara zan ƙarasa, to shi ma nakan ɗauko shi, in ga na ƙarasashi, in yi rubuce rubucen in ɗauko biro da takarda na yi rubuce rubucen da zan yi. Na yi rubuce rubucen da zan yi na shirin da zan gabatar. To sannan in a studio ne, in je in gabatar da shi a offline studio. In kuma a online studio ne, shi ma sai in je in gabatar da shi. To, haka nake yi a duk sanda na isa ofis da safe. Abin da nake farawa ke nan.

Eh, zarge mugun ƙulli inji Hausawa. To kowane ƙulli in Allah yadda idan ƙulli na shawara ne ma ina iya warware shi kuma ina iya ɗaura ko wane ƙulli. Ko wane ƙulli na in yazo zan iya ɗaure shi saboda a yi shi abin hikima ce da yan dabarbaru na wurin ah wato yin ɗauri. Tana iya yiwa ɗaurin riga ne, ɗaurin zani ne, ah ɗaure ƙullin ah buhu ne ko kuma na riga ne ko ɗaura ƙullin ah jaka ne ko kuma ɗaura ƙullin igiya ne ko ɗaura ƙulli ne na dabba. To kowane irin ƙulli ina iya ɗaure shi kuma ina iya kwance shi domin shi ƙulli yadda aka ɗaure shi in ka gane shi haka kuma za ka kuma kwance shi. To idan ƙullin dabba ne za ka duba ka gani, idan zarge ne aka ɗauri aka ƙulle to kai ma za ka bi ta zargen ka warware shi ka kwance ƙullin. To ina iya ah ɗaure ko wane ƙulli kuma ina iya kwance ko wane ƙulli domin yanda aka ɗaure ƙulli to hakan na kan bi.

Ita ba aiki ba ko ma menene, bin ƙa'idojin ta abu ne mai matuƙar kyau. Domin, aa, ko ma menene da ƙa'idoji ake gina shi. Misali, ita kanta rayuwar nan da ƙa'idoji ne aka bi ta domin ganin cewa mutum ya yi abin da ya dace. Saboda idan, aa, ita rayuwa ba ka bin duk wani ƙa'ida ko ƙa'idojin da aka gindaya maka na kowane abu ne, to fa ba za ka samu nasara ba ko kuma in ce ba za ka ci gaba ba. To sai sa bin ƙa'idoji a kowane abu yana da kyau. Ina bin dukkanannu wani ƙa'idojin aiki da nake yi saboda ba don kome ba. Saboda wannan ƙa'idojin ita ne wadda ta gina ko in ce ita ce ginshikin wannan aikin nawa da nake yi. Saboda wannan ƙa'idojin aikin idan babu su futuwa, aikin ma ba zai yiwu ba. Misali, an ce ka zo aiki ƙarfe goma sai ƙarfe shabiyu sai aka ce idan ka zo aiki ƙarfe goma, ga hukuncin ka. Ga min in ka zo aiki ƙarfe goma to lokacin da aka cike in ka zo shabiyu ga hukunce hukuncen da za a yi. To kawo ko don wa'innan hukunce hukuncen dole za ka bi ƙa'idojin aiki. To amma aka ce babu wata ƙa'ida na aiki ko babu wasu ƙa'idojin aiki to kawo kowa zai yi abin da yake so. Aikin ba zai tafi ba. Matsaloli za a dinga haifarwa. Saboda me? Aa, na ƙasa ba zai girmama na sama ba. Na sama kuma zai take na ƙasa. Saboda babu bin ƙa'ida na aiki, babu bin dokoki na aiki. To adon haka ni mutum ne mai bin dukkannin wani ƙa'ida na aiki da aka gindaya mun saboda ƙa'idojin aikin nan su ne abin da suka gina aikin da nake yi kuma su ne abin da za su, aa, nuna mini hanyar ta dace domin ne aiki ingantacce. Matuƙar babu su to ma aikin ma ba za'a yi shi ba. Saboda ai ƙa'ida ita ke kawo aiki. Ƙa'idojin da aka gindaya na aiki su ne za su gina ka akan aikin da za ka yi. To sai aka ce babu wa'innan ƙa'idojin gaba ɗaya babu su to ka ga babu aikin kenan. Saboda idan babu ƙa'idoji babu aiki. In kuma akwai ƙa'idojin aiki to akwai aiki domin su za ka bi kai ma ka inganta aikin ka, ka tsara aikin ka, ka yi aikin ka yanda ya dace kuma duk inda kake ka samu ci gaba a cikin aikin naka. Don haka ni mutum ne mai bin ƙa'idojin aiki ɗari bisa ƙari. Duk wata ƙa'ida nakan yi ƙoƙari in ga cewa ban karya ta ba. Duk da ni ɗan adam ne. Tara nake ban ci-- mutum tara yake bai cika goma ba. Wani wurin ina iya samun matsala na rashin bin ƙa'ida ba kuma wai da gangan ba sai dan ban sani ba. Amma matuƙar in na sani to ina kiyayewa in bi ƙa'idar da aka gindaya mun ko in bi ƙa'idojin aiki da tashar an ta domin ganin cewa na yi aikina yadda ya dace ba tare da na samu wata matsala ba. Domin matuƙar idan ba ka bi ƙa'idojin aiki ba to fa matsaloli ne za ka yi ta samu. Ta kai ga daga ƙarshe ma har a kore ka a wurin aiki ka rasa aikin ka. To me aka yi ke nan? To don haka su wa'innan ƙa'idojin aikin to su ne abu na farko ma ni da duk inda nake aiki ko aiki aka ba ni nakan bi ba. Misali, in mutum ya ce in mun shi rubutu nakan tambaye shi me ƙa'idojin ka? In ga zan iya bin wa'innan ƙa'idojin, in na ga ba zan iya bin wa'innan ƙa'idojin ba to sai in ce mashi, "A'a, ba zan iya ba." Mu haƙura. In kuma na ga zan iya bin wa'innan ƙa'idojin to sai na ansa aikin sai nayi saboda me? Gudun kar mu samu saɓani, gudun kar mu samu matsala, gudun kar ni da shi mu kasa fahimtar juna. Amma tun an farko ƙa'ida ta kaza ne da kaza ne da kaza ne da kaza ne to na ji na yadda. Ni ma kuma nawa ƙa'idar da kaza ne da kaza ne da kaza ne shi ma ya ce ya ji ya yadda. Shi kenan zan anshi rubutunsa, zan mashi rubutun shi in lokaci ya yi in ba shi. To kawo shi ko na wurin aiki tun sanda aka bani aiki a matsayina na ma'aikacin gwamnati akwai ƙa'idoji wanda suka gindaya wa wa'innan, aa, aikin wanda za'a ba ka. To, a kan kira su da Civil Service Rules. To wa'innan ƙa'idojin su ne za ka bi ko su nake bi domin ganin cewa, aa, na yi aikina yadda ya dace. Don haka ina bin dukkanannu wani ƙa'idoji na aiki domin in ga na tsiratar da aikina kuma, aa, aikina ya tafi yadda ya dace.

Muna da yanayi kala-kala. Akwai yanayi na sanyi, akwai yanayi na zafi, akwai yanayi na bazara, akwai yanayi na ruwa, akwai yanayi ma na kaka. Amma an fi amfani da yanayin zafi, yanayin sanyi, yanayin ruwa. To ni na fi son yanayin ruwa. Domin yanayin ruwa yana dauke da yanayi guda uku ne. In ana ruwa za a yi sanyi kuma za a yi zafi. Sai sa na fi son yanayin ruwa. Saboda da ruwa, wa'ennan, ahhh, yanayin gaba ɗaya guda ukun duka ana samunsa a lokacin damina. Shiya sa na fi son lokacin damina saboda zan samu sanyi, zan samu rana kuma zan samu, ahhh, sanyi ga kuma ruwa. In ana ruwa za ka ji garin yayi daɗi, ni'imar daban take da idan aka gama ruwa kuma za ka ji wani sanyi mai sanyaya rai. Sannan idan da rana ne, da zarar rana ya buɗe kuma sai ka ji cewa jikinka ya yi, ya, ya dawo daidai. Saboda ɗazu ka samu sanyi, ka samu ruwa ka zo ka samu sanyi sai kuma ga rana. Shikenan sai ka ga, ahhh, komai naka ya tafi daidai. To, ahhh, ni tsakani da Allah na fi son yanayi na damina kuma, ahhh, lokacin damina saboda ko ba komai a wannan yanayi na fi samun dukkannin wasu abubuwa da nake so. Na farko a damina dukkanin wani ƴaƴan itatuwa nakan same su misali mangwaro. A damina za ka same su sosai. Ahhh, da daminan nan kuma za ka samu kayan abubuwa, ahhh, na marmari da sauƙi saboda lokacin ruwa ne lokacinsu ne. To sannan kuma ita kanta, ahhh, rayuwa lokacin damina za ka ga cewa komai ya fi sauƙi. Saboda dama an san damina lokaci ne da ake kira wai tara abin, ci abun da ka tara. To tsakani da Allah na fi son, ahhh, yanayi na damina.

To, shara dai ƙazanta ce kuma Musulunci ya ce, aaa, wato, aaa, anna zafa tu minal iman, tsafta tana tare da imani. So dole ne mu share gidanmu kuma in ka share gidanka dole ne ka tara shara ko bola. Kuma dole ne ka nema inda za ka zubar da wannan sharar. To, mu da yake a cikin gari muke da dama muna da inda muka tanada domin zuba shara. Akwai, aaa, roba na shara wadda muke da shi ƙato da muke zubawa a ciki. Idan muka zuba sannan motan kwasan shara zai zo ya kwashe ko masu baro za su zo su kwashe su tafi da shi can inda gwamnati ta tanada domin a zubar da sharan. To, mu mukan zuba sharan, mukan zubar da sharanmu a cikin roban zuba shara da muka tanada sannan mukan raba sharan gida gida. Idan abin da ya shafa abinci ne, da ledar da muke zuba shi. Idan ledoji ne, da ledar da muke zuba su. Idan kayan salak salak ne da inda muke zuba su da furut furut. Idan kuma robobi ne su ma da inda muke zuba su. Ko wanne muna zuba shi daban daban ne sai mu ajiye su kuma in sun zo sai su kwasa ko kwali shi ma haka mukan ajiye shi daban. To, idan sun zo su kuma sai su kwasa wannan sharar su je su zubar da sharar a inda gwamnati ta tanada domin zubar da shara. To, yadda muke ke nan dukkanin wani shara. Sannan akwai shara wani lokaci kuma kamar irin takaddun ko wasu abubuwa haka da ba maso su fita to mukan samu ɗan wani rami da muke da shi sai mu ƙona a ciki idan muka ƙona a ciki yadda ba za mu bari iskan ya tashi ba. A nan ciki za mu tsaya idan ya gama ƙonewa sai mu yayyafa mashi ruwa mu tabbatar mun kashe wutan. Aaa, to kan shi ma sai mu tattara shi mu zuba a cikin abu sai mu jefa shi a cikin inda muke zubar da shara domin a tafi a je a zubar da shi. To, wa'annan su ne hanyoyin da nake bi domin zubar da shara.

To, kayan marmari dai suna da yawa. Matuka kuma wanda nake so ma suna da yawa. Amma ina ga zan lissafa kayan marmarin da na fi so ko da guda huɗu ne ko biyar. Domin kayan marmari abu ne wanda yake ƙara lafiya a jikin ɗan adam. To, kaga ko dole ɗan adam zai so kayan marmari? Kuma dole ne mutum zai so yin mu'amala da kayan marmari kamar kowa? To, nima haka nake. Kayan marmarin da na fi so na farko shine na fi son kankana. Ba don kome ba sai saboda, ah, lafiya da yake ƙara a jiki da wasu sinadarai da kankana yake dashi. Kuma ko ƙishi nake ji ko yunwa nake ji idan nasha kankana na farko dai ruwan shi zan ji na bani jin ƙishi. Dusar kankanan kuma zan ji kamar na ci abinci ne. To, shi yasa nake son kankana. Bayaga kankana kuma sai ina son abarba. Saboda shi ma abarba kamar yadda kankana ruwan shi da wannan dusa-dusan in ina jin yunwa zan iya cin shi gashi da ruwa ga kuma dusan in na ci zai zama kamar abinci a cikina. Sai in daɗe, ah, ban ji yunwa ba idan na ci da yawa. Sai na uku a can marmari kuma, ah, wato ina son lemu. Lemun zaƙi. Saboda ni ba matsa ruwan lemon zaƙi nake in sha ba kamar yadda wasu ke. Ina cin lemon zaƙi ne shi ma gaba ɗaya da toton. Ina haɗawa in cinye. To, shi ma kamar wancan da kankana da abarba shi ma haka. To sai zan daɗe ina jin yunwa, didda wani zubun lemu, ah, nakan in ka daɗe ka sha shi ka daɗe ba ka ci abinci ba za ka ji yunwan ma ta kalu. To amma in na ci da yawa to sai ya zama na ciwa yazo da sauƙi. Maimakon in samu, ah, in ina jin yunwa sai ma in ji ni daidai. Saboda na ci da yawa. To, sai kuma na huɗu, inda na ce zan taƙaita ne ina son gwanda. Shi gwanda ina son shi ina cin shi. Shi ma yakan sa ni inji na ƙoshi, didda shi bai kaisu ruwa ba. Shi bai kaisu ruwa ba. To amma in na ci shi da yawa sai na bi shi da ruwa. Idan na sha ruwa sai inji ni shi ma daidai. To amma na fi son bayan na gama cin abinci duka waɗannan kayan marmarin sai na sha su. Musamman shi gwanda. Saboda duka wannan abu ne wanda suke ƙara lafiya a jiki. Suke inganta garkuwar, eh, jikin ɗan adam. To na ƙarshe a cikin waɗannan kayan marmari shine ina son, ah, fiya. Shi kuma fiya ina sonsa ba don kome ba ne idan saboda zan sha shi haka zan kuma iya shan shi in sa mai gishiri. Sannan zan iya shafa shi a jikin burodi in ci da burodi. Sannan zan iya yanyanka shi a hakanshi a cikin abinci in ci. Ah, to a don haka sai sa shi ma na kan so shi amma shi ba kamar waɗancan ba. Saboda shi, shi kaɗai ba zai ƙosar da ni ba. To na ƙarshe a cikinsu shine ayaba. Ina son ayaba. Ina cin ayaba, kuma ayaba na kan sarrafa shi da yawa. Haga na kan ci, ah, ayaba haka. Kuma ina yanyanka ayaba a cikin shinkafa in ci shi haka. Kuma, ah, na kan soya shi in ci shi haka. To waɗannan abubuwa da na lissafo gaba ɗaya su ne waɗanda na fi so dddda akwai wasu. Amma su ne waɗanda na fi so. Sosai matuka a cikin dukkanninsu. To kuma sannan na kan haɗa su gaba ɗaya a lokaci guda ne amfani da su amma ban da fiya. Na kan haɗa, ah, kankana, abarba, lemu, ayaba, gwanda a yanyanka su. In aka yanyanka su sai a haɗa su a wuri guda. In aka haɗa su a wuri guda a don samun madara da ruwa ina shan su haka. Ko kuma, ah, nike su gaba ɗaya fruit salad kenan wancan. Ko kuma a nike su jus a haɗe mun su sai na sha su gaba ɗaya. To waɗannan su ne kayan marmarin da na fi so.

Ranan biyan, ranan biyan albashi, nakan ji bakin ciki kuma nakan ji dadi. Saboda shi albashi ana nufinma biyan bashi. Biyan albashi, biyan bashi. To matsayin ka na ma'aikaci wasu abubuwan da ba ka iya yi da dawa kana ansan bashi ne. To me zai faru in aka biya albashi? Sai ka biya bashi. To wani lokacin kuma nakan ji dadi tunda dai ko ba komai kana aiki da kake samun albashi wanda zaka rufe ma kanka asiri. To a kasari ranan biyan albashi dai ina tsaka tsaki. Ina jin dadi ko ina farin ciki an biya albashi kuma ina bakin ciki zan biya bashi. Domai yadda kuɗin yazo haka zai tafi. To wani lokaci in ranan biyan albashi ta yi nakan ji farin ciki kuma nakan ji bakin ciki.

Wasa kala kala ne, akwai wasanni daban daban. Akwai wasan doki, akwai wasan ƙwallon ƙafa, akwai wasan ruwa, wato na iyo na ruwa, akwai wasan tsere na keke, akwai na mashin, akwai kuma, ah, wasa na ƴar gala gala. To wasanni dai suna da yawa amma ni na fi son wasan ƙwallon ƙafa saboda in ina buga ƙwallo ina jin daɗin sosai. Kuma in ina kallo ma ina jin daɗi sosai. To na fi son wasan ƙwallon ƙafa domin ina bugawa kuma ina kallon shi sosai. Sosai to shiyasa nake son wasan ƙwallon ƙafa. To shine wanda na fi so. Bayan shi sai kuma wasan tseren doki ko wasan doki. Shi ma ina son shi. Amma dai wasan da na fi so shine na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Na farko dai wasan ƙwallon ƙafa ko ba komai haranya ne ta jijjiga jini. Hanya ne da za ka jijjiga jinin ka, za ka motsa jikin ka kuma za ka samu lafiya. A wurin motsa jikin nan ko jijjiga jinin nan za ka yi zufa sosai wadda wannan zufannin cuta ne yake fita daga cikin jikin ka. To ka ga kenan ko ba komai, ah, ka samu lafiya ta nan. Am, akwai wasannin da suke da dama suma motsa jini ne, motsa jiki ne wadda in ka yi su za ka samu lafiya amma ni na kamun babu kaman ƙwallon ƙafa. Sannan kuma ƙwallon ƙafa abin yan nishaɗantarwa wadda yake haɗa mutane daga ko ina a zo a taru, a yi nishaɗi, a zauna ba tare da faɗa ko wani abu ba. Ko faɗa kuke da abokin gaba da abokin gaba, ƙwallon ƙafa yana iya haɗa ku kuma ku zauna a inuwa ɗaya, ku yi, ah, nishaɗi a inuwa ɗaya. Sanadiyar wasan ƙwallon ƙafa da na fi so ko mutane suke so. To ni na fi son wasan ƙwallon ƙafa.

Kasuwa dai wuri ne wanda ake saida abubuwa da dama. Wuri ne da mutane suke zuwa saboda hajarsu domin masu bukata su zo su saya. Kasuwa kuma wuri ne wadda akan saida abubuwa, akan sare abubuwa kuma mutane daga wuri-wuri daban-daban su zo. Wuri ne wadda yake tara mutumin banza da mutumin kirki. Abinda na fi saya daga kasuwa suna da yawa. Nakan je in sayi kayan abinci a kasuwa. Nakan je in sayi suturar da zan sa a kasuwa. Kayan miyan da za a yi mun girki kamar tarugu, tumatir, albasa, tattasai, kabeji, karas, alayyahu, ugu, ah, ko agushi, ayoyo duka ina zuwa in saya a kasuwa. Sannan nakan je in sayi takalmin da nake sakawa ko agogo. Hatta waya da nake amfani da ita ko kwamfuta duka nakan je kasuwa. Robar ruwa na in ina buƙatar robar ruwa ko wani abu ya fashe kasuwa nake zuwa in saya. Kayan abinci a kasuwa nake saya irin su doya, shinkafa, taliya, wake, masara, semon bita, dawa, gero, maiwa da dai sauransu. Haka kuma, ah, a kasuwa nakan je in sayi takaddun yaran makar-- ah, makar-- takaddun makarantar yarana. A kasuwa nake zuwa in je in saya masu abin za su kai makaranta irin su jus, biskit da cakulet. Kasuwa nake zuwa in sayi sitirat da nake sawa ko da na yarana ko da na matana. Hatta da boxas kasuwa nake zuwa in saya. Singileti ne ko pant duka a kasuwa nake zuwa in saya. Yadin da za a je a ɗinka a kasuwa. In jins da riga ne a kasuwa nake zuwa na saya. Haka su ma wanda zan saya masu in atamfa ne a kasuwa, in shadda ne a kasuwa, in material ne a kasuwa duka kasuwa muke zuwa mu je mu sayi wa'innan abubuwa. Abin goge baki wato brush da makalin su ma a kasuwa nake saya. Oman wanki a kasuwa nake zuwa in saya. Sabulun wanki a kasuwa nake zuwa in saya. Sabulun wanka a kasuwa nake zuwa na saya. To, dukkannin wasu abubuwan bukatuna na yau da kullum duka kasuwa nake garziya in je in siyo su. sAboda ko ba komai a kasuwa ka fi samun mai kyau. A kasuwa ka fi samun sauƙin kuɗi. Idan zan sayi abubuwa da yawa da ya kai misali a ce naira dubu goma sha biyar. To na fi gane in je kasuwa domin aƙalla zan sami sauƙin kusan naira dubu biyu ko uku. To, kuɗin mota kuma zai kai ni kasuwa bai wu ci naira zuwa da dawowa naira ɗari biyar ba. To, wannan sauran dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin zan iya siyan wani abu da shi. To shiyasa dukkannin wani abu nakan tafi kasuwa in je in saye su. Wa'innan su ne kaɗan daga cikin abubuwa da nake si-- na lissafa su amma dukkannin wani abubuwa na na rayuwa a kasuwa nake saya.

Tabbas kuwa ina cimma manufar tallace-tallace domin ni mai yin tallace-tallace ne kuma, ah, ina samun, ah, manufar tallace-tallace. Ina cimma manufar tallace-tallace wanda ina yi. Haka zalika kuma wanda ma nake gani ina cin manufar tallace-tallacen ba don kome ba saboda nakan ƙaru da su, nakan ƙaru da abubuwan da na gani. In kuma wanda nayi ne, nakan ji daɗi mutane suna, ah, jin daɗinsa har sukan fahimci abin da na yi, su yi amfani da wannan tallace-tallacen ta wurin zuwa neman wannan kaya. Ni ma kuma idan naga tallar da ta burge ni, na saurara sa, na jiya talla ina iya sayan kaya. Sai dai in na zo ma an ga kayan ba wai mai inganci ba ne. Amma yadda tallace-tallacen ta zama da manufar tallace-tallan yakan sa ni, ah, na yi amfani da wannan dama domin na gwada kayan wanzu. In gama ba mai kyau ba ne amma mai tallan ne ta janyo ni. So ah ina cimma manufar tallace-tallace sosai a dukkan nin abubuwan da nake yi.

Kunna wuta kala kala ne. Ban gane wane wuta ba. Wuta na lantarki ko kuma wuta na itace ko wuta na gas ko na risho ko wuta na bola. To dai ko wane irin wuta ne duka ko wane irin wuta ina iya kunna shi. Ah, in na wutar lantarki ne, makunni ne. In kuma na sauran abubuwa ne to ah, da ashana ne ko kuma da lighter za ka kunna shi. To don haka ina iya kunna wuta ko wane iri.

Eh, wani lokacin, ah, nakan cire takalma a gida, wani lokacin kuma bana cire takalma. Misali idan lokacin sanyi ne, ban cika cire takalmi ba in ina gida. Ah, inda zan yi nakan yawo da takalmina saboda sanyi, saboda tiles da siminti da ke cikin gida to zai zama da cewa ya dauki sanyi. Amma in lokacin zafi ne nakan cire takalmina a wasu wuraren, wasu wuraren ma bana cire takalmi. Don haka ban cika cire takalmi ba idan ina gida, sai dai yanayi ne yake bada a cire takalman. Idan yanayin ya zo na in cire zan cire, in yanayin bai zo na in cire ba, bazan cire ba. Da takalmina zan yi ta yawo a cikin gida har kuma ma in lokacin fita yayi na fita. So cire takalmi a gida, ni a wurina ya danganta ne da yanayin da na tsinci kaina. Shine nake cire takalmi a gida. In yanayin bai zo da in cire takalmi ba in ina gida bana cirewa.

To kowanne dai da yanayinsa, da birni da ƙauye duka kowanne da irin yadda Allah yayi tsarinsa. Amma dai ni nafi son zama a ƙauye saboda akwai wasu abubuwan da dama wadda a ƙauye zaka amfana dasu. Sai dai in ƙauyen ba wuta to shine bambancinsu da birni. Amma in ƙauye da wuta ne, ni a gurina da ƙauye da birni duk abu daya ne. Na farko dai dama wuta ce ta lantarki. To idan ƙauyen akwai wutar lantarki mai ya bambanta ta da ƙauyen. A ƙauye ka fi samun nutsuwa, ka fi samun kwanciyar hankali. A ƙauye zaka shaki iska mai kyau. A ƙauye zaka na ganin wato tsirrai kala kala musamman koriyar tsirrai wanda zai ƙara ma idonka lafiya. A ƙauye zaka iya shiga daji inda zaka zauna ga korayen abubuwa kana jin wasu kukan tsuntsaye da sauransu. A ƙauye zaka samu ingantattun abinci ko lafiyayyun abincin misali kamar irin su nonon shanu masu kyau masu inganci. A ƙauye zaka samu abinci na gargajiya masu gina jiki sosai wadda babu abun dake hana su lalacewa wato preservative a cikinsa wanda duka sai in kaje ƙauye ne zaka samu irin wannan abubuwa. So in dai zama ne nafi son zama a ƙauye in dai har akwai wuta. Amma in babu wuta to nafi son zama a birni saboda mun riga mun saba da wuta ko ba kome zakayi amfani da waya kana buƙatar waya ka sai ka sa caji sannan ka shiga duniya ka ga me duniyar ke ciki. Amma in da wuta to nafi son ƙauye akan birni. Nafi son na zauna a ƙauye akan birni.

Jakar kuɗi abu ne. Ina ga jaka wanda ake sanya kuɗi a cikinsa na hannu wanda kuma kan iya sanya shi a aljihu. Duk da jakan kala kala ne. To ni dai in dai a maganar launi ne, na fi son launin jakar kuɗi baƙi. Ya fi bani sha'awa, ya fi burge ni. Ah, ya fi daɗin ma ni riƙe a kuma na fata. Kuma wanda zan iya sanya shi a aljihuna ba tare da na tafara ba. Ko na riƙe shi a hannu, ah, domin sanya kuɗi ko wasu ƙananan abubuwa na wa misali takardu ko wasu, ah, abubuwan da nake amfani da su na banki na ATM ko irin katina na ɗan ƙasa ko ID card dina na wurin aiki da dai sauransu. To in dai a maganar launi ne, na fi son launin baƙar jaka wanda nake sa kuɗi. Wannan ya fi burge ni kuma ya fi bani sha'awa.

Wannan lokaci da muke ciki, huɗu ɗaya ne za a je da ba za a samu a ɗakin da ba shi da, ah, fanka a rufin ɗakin ba. Kamar ko ina, saboda ba don komai ba shi ta fanka. Ana yin ta ne saboda iska da ba da sanyi, musamman idan lokacin zafi ya zo, don mutum ya samu wadatacen iska. Ina da fanka a rufin ɗaki na wadda nake amfani da shi domin samun wadatar, ah, iska a cikin gidana. Sannan kuma ina kunna fankan nakan buɗe winduna domin fankan ya samu ya ba ni iska mai daɗi, iska ingantacciya, iskar da, ah, mai lafiya wadda kuma zan ji daɗi a jikina. Ina da, ah, rufin-- ina da fanka a rufin ɗaki na.

Waƙa ai abu ne mai matuƙar, ah, nishaɗantarwa da farantawa zuciya. Sodan haka, ah, nakan yi waƙa a cikin zuciyata, ah, musamman idan na ji an kunna waƙa, waƙa ta sautinta na tashi, ana yi to nima nakan bi a cikin zuciyata. Wani zubun ma in ina zaune ni kaɗai nakan yi ta rera waƙar da na iya. Domin kawai kalaman ta sun burge ni ko kuma kalaman waƙa sun yi min ko kalaman waƙar masu wa, azantarwa ne ko nishaɗantarwa ko kuma kalaman waƙar na soyayya ne don nishaɗi na nakan yi su a cikin zuciya na musamman idan ina zaune ni kaɗai ba wani abun da nake yi. So nakan yi waƙa a zuciyata sosai in dai ina zaune ni kaɗai ba abun da nake yi ko kuma in aka kunna a waya ne ko a talabijin ne ko a rediyo ne ana saurara to nima nakan bi ina jin waɗannan waƙe-waƙen da ake yi.

Cin abincin titi, ah wani lokaci kamawa take yi. Yanayi ne ke sa mutum ya ci abinci a titi. Kuma misali ka yi tafiya, inda ka je babu kowa ko kuma kuna kan hanya yunwa ta kama ka hanyarka na tafiya, to ka ga wannan ya zama dole za ka tsaya ka ci abinci a titi. Ko a garin da kake nema in ka tafi wurin aiki tsakanin gidanka da wurin aikinka akwai nisa to ka ga dole sai ka ci abinci a titi indai ba za ka tafi da abinci daga gidanka ba ne. So cin abinci a titi yana kamawa ne wani lokacin. Ah mutum ya tsaya ya ci saboda ita yunwa ba ta da sabo kuma ba ta da hankali. In kuma ba ka ci ba ma wata cutar tana iya kamaka. Kamar yanda na ce yanzu ka yi tafiya ka bar gari baka garin da kake to ina zaka samu abinci indai ba kai zaka dafa da kanka ba to. Kuma in ka sauka a wurin kwana ka kama inda za ka kwana ne dole fitowa za ka yi ka sayi abinci. In su suna abinci a cikin wurin za ka saya. In kuma ba su yi za ka fita ka nema ka tsaya a tsakiyar titi ka ci ko kuma ka saya ka koma gefe duka dai abincin titi ne. To don haka ah ni ban cika cin abincin titi ba. Na fi cin abinci a gida, a kasari. Don ko fita na yi in ban ci abinci a gidana ba to zan ci abinci a gidan aboki. Ban cika zuwa in sayi abinci a titi in zauna ina ci ba. Amma idan yanayi ta kama ina sayan abincin titi in zauna kuma in ci.

Gask horo a wurin aiki, a yanzu dai inda nake aiki ba a cika samun horo a wurin aikin ba. Saboda gwamnatin yanzu da yake ba ta da alkibla. Saboda gwamnatin yanzu da yake ba ta da alƙibla. Ko kuma rashin sanin ingancinsa ne saboda yanzu 'yan siyasa sun zama ba su da banbanci da ɓarayi. Inda za su saci kuɗi kawai shi ne suke, suka fi ba wa ƙarfi. Horo a wurin aikina ni ban cika samun, ba a samu ma, ni zan ce. Saboda kusan shekara goma kenan ba a tura wassu sun je sun samo horo a wurin aiki ba. Yadda da akan tura mutum ya je Legas a nan Ikeja makarantar koyon aikin jarida ta FRCN inda mutum yakan je ya koya, ya, ya a ƙara hora shi. Amma sai dai mu kan samu horo ta cikin gida a wurin aiki. Inda manyanmu na gaba da mu wani lokaci sukan ɗan tara mu su ɗan mana wasu batutuwa a kan abin da ya shafi aiki. Amma ba wai akan tura mu mu je mu, ah, samo horo, ah, na daban ba ko wata course na daban ba. Sai dai ka samu horo na cikin gida na aiki wanda kai ma za ka ƙara daga kan abin da ka samu. Saɓanin da, da za'a tura ka kwasa-kwasai da yawa wani zuwan ma makaranta za'a mai da kai ka je ka ƙara samo horo na aikin da kake yi. To a yanzu gaskiya bama samun wani, ah, horo a wurin aiki. Sai dai kai abin da ka nema makanka.

Ko abu biyu ne da suke zaman kansu, dangantaka da kasuwanci. Kowanne abu ne wanda ke zaman kansa. To ina gina dangantakata da kasuwancina ta fanni-fanni ne. Ita kasuwancina bana wasa da ita saboda nan wurin nemana ne. A in fact ma zan ce rayuwata ce. Kasuwancina rayuwana ne. To bana yadda in haɗa ta da dangantaka. Duk dangantakana da kai idan ka zo siyayya, wato a za ka sai kaya ne da farashin da nake saidawa in sayar maka. Idan akwai wani abu na rahusa wanda ni zan iya yi maka, zan iya yi maka. Amma bana haɗa dangantaka da kasuwanci saboda idan na haɗa dangantaka da kasuwanci to zan rusa kaina. Kasuwa ta za ta rushe. Idan kuma kasuwa ta ta rushe to kaga dangantaka ba zai ma amfani ba. Kuma kai da kake dangina idan har kana so ka taimake ni to a kasuwancina to kaga ba za ka so kasuwa na ya rushe ba, ba za ka so ka karya ni ba. To bana haɗa dangantaka da kasuwanci. Kowanne ina, yana mazauninsa ne. In naira a yi zan zo in dauki abu in ba ka kyauta a matsayinka na dangi na, ɗan'uwana. Amma idan ka zo saye zan saida maka yadda zan saida ma kowa saboda me? Ko ba komai kai ma za ka siyan ci gaba. Kuma ina yi ne dan riba saboda zuwa nake na siya na zo na sayar. To ba wai a zuwa nake na anso ba dan na bayar. To bana haɗa dangantaka da kasuwanci. Ina gina dangantakata da kasuwancina. Kowanne a mazaunin da Allah ya ajiye shi. Dangin ta, danga, dangi na matsayansa daban. Kasuwanci na matsayinsa daban. Haka nake a tafiyar da kasuwanci ko haka nake gina dangantakata da kasuwancina.

To sabulu de na wanka ko na wanki? Idan sabulu ne na wanki, ina amfani da sabulun, me ake ce masa Kenun. Idan kuma sabulu na wanka ne, ina amfani da Premier da Dettol. Wa'yannan su ne sabulu guda biyu da na fi amfani da su. Idan zan yi wanki, ina amfani da Kenun ba don kome ba saboda yana da,, kumfa. Shi kuma Kenun, shi ma, Kenun yana da kumfa kuma yana da fitar da kaya. Shi kuma sabulun wanka na Dettol ko kuma, Premier ina son ƙanshinsu. Shi Dettol ina son shi ne saboda yana kashe ƙwayoyin cuta a jikinka. Shi kuma Premier ina jin daɗin ƙanshinsa ne idan na yi wanka da shi. Saboda haka wayan nan sabulai guda biyu da su na fi jin daɗin amfani da su a duk lokuta. Saboda sabulun, da nake amfani da shi na wurin wanki yana da kumfa, yana fitar mun da kaya. Shi kuma sabulun da nake amfani da shi ta wurin wanka ina son ƙanshinsa. Sannan kuma Dettol yana fitar mini da, da, da ci kuma yana kashe ƙwayoyin cuta da suke jiki. Don haka ne na fi son wayan nan sabulai guda biyu.

Dole kowa yana son ganin haske a rayuwa, saboda an yi haske wata baiwa ce ma, da kake son ka gani in dai ba da daddare in za ka kwanta ba. Ina son, haske a ɗakina sosai, domin, nakan buɗe bindima saboda in ga haske bayan na kunna fitila na gida. Nakan kuma buɗe tagogi na in cire in buɗe labulayansu domin haske ya wadaci cikin ɗaki. Saboda haske ma ai, ni'ima ce, haske ma kuma wata daraja ce. To ina son matuƙar haske a ɗakina. Ina son in gaji ba ma ɗaki-ɗaki nake in ga haske. In da daddare ne kuma nakan kunna fitilu domin su haska ko'ina. In ga ko'ina cikin haske, ko'ina cikin, ah, yadda daga nesa in na hangi zan hange ka za ka hange ni. In kuma abu ne ya faɗi ma a cikin ɗaki ko da allura ne, in na kalli ƙasa za ka gan shi. So a don haka, ah, ina son ɗakina ya yi haske sosai a kowane lokaci saboda, ah, ni mai son haske ne.

Itade tsafta abu ne mai matuƙar muhimmanci a rayuwa, saboda, sai da gyara wuri zai yi kyau. Kuma idan kana da tsafta za ka ga cewa kai kanka ka fi lafiya. Nakan share gidana saboda yana daga cikin hanya ta tsafta sau uku ko sau huɗu a rana. Ya danganta daga cikin yanayin da ake ciki. Idan ana yanayi ne na iska da ƙura, to zamu iya share gida sau uku, sau huɗu ko sau biyar. Idan kuma ana yanayi ne normal yanayi dilin-dilin ba iska, ba ƙura, to zamu iya share gida sau uku. A share da safe, a share da rana, a share da yamma. A kau da duk wanda ta rike cikin gida saboda musamman fulawowi za su kakkaɓa da daddare, to da safe za a share. In suka kaɓa kuma da safe zuwa rana, da rana sai a share. In suka kakkaɓa kuma da yamma, to da maraice sai a share kafin, duhu ya yi. Sai abu ko'ina a sashen rawa in nan da tim. Haka shi ma cikin gida kuma, shi ma haka ake ma shi. Akan share shi sau biyu, sau uku. Ya danganta daga yanayin yadda, wato wannan shara ko kuma wannan gida yake. So mukan nakan, share gida sau uku ko sau huɗu, kowane rana. Ya dai danganta daga yanayin irin, ah, ƙazantar da ya taru a cikin gidan.

Farci na ɗaya daga cikin shiman abubuwan da ke ajiye cututtuka a jikin mutum. Saboda wuri ne wadda ke iya ɓoye cututtukan da ba a iya gani in ba an saka abin hanji me ake ce masa microscope shine za ka iya gan cututtuka. To ina cire farci a kowane lokaci. Ya danganta da yanayin yadda farcen ya fito. Idan farcen ya fito sosai, i mean idan ya fito a sati a cikin kwana biyu ko uku zan yanke shi. Sai sa nake da abun da ake ce ma nail cutter a turanci, abun yanke farci. Ina tare da shi a cikin makulli na. Da zaran na taɓa na ji alaman farcena ya fara fitowa zan sa in yanke shi. To ina cire farcena a kowane lokaci na hannu, na ƙafa bana jira. Da zaran na gan shi to zan yanke shi saboda wuri ne na tara cuta, wuri ne wadda zai iya, ah wato sa maka cuta a jikinka ya kuma kashe maka ah nagartanka, ya kwantar da kai, ya sa maka cututtuka wadda za ka yi ta wahala na neman magani ko kuma shan magani ko allura saboda ba ka san irin cututtukan da farcen zai ƙunsa ba. So a don haka ina cire farci akai akai bana wasa da cire farce.

Ba ko da yaushe nake saka belt ba, sai ya danganta idan na saka ƙananan kaya toh shine nake saka belt. Saboda belt, sai ka sa ƙananan kaya ko jeans ko chinos za ka saka shi. Kuma ni ina mu'amala da dogayen kaya, so nakan saka belt ne a lokacin da na saka ƙananan kaya. Saboda da ƙananan kaya shine za ka sa belt. Idan wandonka ƙanana, eh, me ake cewa jeans ne ko velvet, toh sune za ka saka belt. In ka saka ma sport wear ma babu ruwan ka da belt. To ba ko da yaushe ni nake saka belt ba.

Cin citta a abinci saboda, shi kanshi cittan magani ne, yana da kuma matuƙar amfani a jiki. Komai ba komai, yana ƙara lafiya kuma yana maganin sanyi ma. To adon haka nakan ci citta a cikin abinci sosai. Ana samun shi a abinci, bayan abinci ma. Ina son shi a cikin shayi. In za a haɗa mai shayi, ana dafa shi a cikin shayi. Abincin ma kala kala. Misali idan za a yi mayu kunu, ana samun citta a cikin kunu. Ina cin citta a cikin abinci. Irin su ko jus za a yi, a kan yi mun jus na citta. Kuma ana samun shi a cikin abin sha. Sannan, akan samun shi a cikin shinkafa ko miya, kowace irin miya, miyan kuka ne, miyan kuɓewa, ayoyo. Ko wani miya ma da ni zan ci nakan saka citta a ciki. Haka kuma abinci, kowane irin abinci ana sa mun citta a ciki. Kuma nakan daka yajin shi, garin shi. Nakan zuba shi a cikin abinci ma hakan ci ko kuma a cikin ruwan shayi in sha. Ina cin citta a cikin abinci sosai.

Eh to ana magana akan yanayi, to yanayi kala kala ne, yanayi na, ah, zafi, sanyi ko iska ko kuma yanayi na girman ɗaki ko kankantan ɗaki. To ina son yanayi dai in na ɗaki ne ina son ɗaki mai faɗi, ina son gafalu na da girma, haka ɗakin kwanciya yana da girma. Ina son irin wannan yanayin ɗaki. In kuma yanayi ne na, ah, wato lokaci to na fi son yanayi na sanyi a ɗaki saboda yanayin inda sanyi da ɗanyin iska a ɗaki to ya fi daɗi na fi son shi. To in yanayi ne kuma na, ah, wato girman ɗaki ko wurin zama to na fi son, ah, yanayi na ɗaki mai girma yadda duk wasu kaya a wurin da zaka ajiye su kuma ka samu alawun su a cikin ɗakin ko don training da zaka dinga yi motsa jiki ko motsa jini da zaka dinga yi to na fi son yanayi na ɗaki mai girma. In kuma yanayi ne na yanayin lokaci na fi son yanayi, ah, na sanyi a ɗaki saboda shi ma yana da inganci ba za ka takura ba. Haka idan ɗaki yayi ƙarami za ka takura, in falon ka yayi ƙarami za ka takura. Don haka na fi son yanayin ɗaki mai faɗi kuma na ke son yanayin ɗaki da akwai iska akwai sanyi.

Idan lokacin da ruwa yake zuwa a kasari nakan samu wuri in fake. In ruwan ya taho, ya same ni a tsakiyan hanya to zan nemi wuri in fake A yanayi na ruwa kuma a lokacin da ruwa yake zuwa a kasari, in lokacin ne nakan tanaji abin da zai kare ni daga ɓacewar jiki ko na yi amfani da lema ko rigar ruwa. In ina tafiya a ƙasa in kuma abun ne shi ma ina tafiya da rigar ruwa wadda zan sanya shi a jikina ko da ruwa yake ake yi to a lokacin da ake yin ruwan zai zama na cewa ya zo mun da sauƙi ruwan ba zai jiƙa ni ba., so abun yake yi kenan idan ruwa ya zo sai na fake a lokacin da ruwan yake zuwa. Saboda wani zuben ruwa yana zuwa da iska. To idan ruwa ya to da iska saboda gudun ƙura karya shiga ido ko shiga muhanci in shaƙa to, sai in samu wuri da na san iskar ba zai ɓata, ba zai sha, ba zai, ƙura ba za ta ɓata ni ba kuma ruwan ma ba zai taɓa ni ba sai na fake.

Barkwanci kam, ai abu ne wadda ma zan ce ni nafi wannan a kai domin wani lokaci ko magana na kan yi wasu kan ce ina dariya, saboda na kasance ma na kan rubuta abin da ya shafi barkwanci. To, ina iya ba da barkwanci ko ina yin wato a wurin taro ina gabatar da taro ko a wurin aiki ta rediyo da nake yi, na kan yi ƙirƙiri barkwanci domin wanda suke saurarena in sa su nishaɗi. Haka zalika kuma in naje taro, in ya zama na ni ne mai gabatar da taro to na kan ƙirƙiri abubuwan barkwanci sosai saboda shine zan riƙe mutane da shine kuma mutane hankalinsu zai dawo in samu abin da nake so. In ta bawa mutane barkwanci suna dariya ina gyara aikina. To na kan iya ba da barkwanci sosai kuma na kan ƙirƙire shi. Na kan ma ƙirƙira haka in saka a shafukan sada zumunta, domin mutane su yi nishaɗi sosai. So na kan iya ba da barkwanci sosai musamman idan ina zama da mutane. Wani lokacin ana tare da mutane ma za ka ga cewa mutane sun ɗanyi jungun jungu amma da zaran kaɗan ƙirƙiro abin barkwanci kaɗan yi, za ka ga cewa mutane sun sake ana ɗan walwala ana jin daɗi. To don haka ina iya ba da barkwanci.

Ya'yan itace abu ne masu matuƙar muhimmanci a tare da mu 'yan adam. An ce hadda wasu dabbobin ma saboda wasu daga ciki ko ince aƙasarın ya'yan itatuwa, ah wato magani ne a jiki. So ya'yan itacen da na fi so suna da yawa. Ina son kankana, ina son abarba, ina son lemu, ina son gwanda, ina son ayaba, ina son fiya. Wa'innan ina son su sosai. Kankana ma na kan sa a markaɗa mun shi, a yi mun ah juice shi kaɗai. Haka shi ma ah gwanda amma shi zan iya haɗa shi da ƙoda da lemu da abarba. Wani zubin kuma akam na kan sa a haɗa mun su gaba ɗaya da kankana da gwanda da abarba da ayaba da lemu. Su kuma a haɗa su, a yayyanka su, a haɗa mun na sha. So ya'yan iccen itacen da na fi so sune ah kankana, lemu, ayaba, fiya, abarba, gwanda. Ina son wa'innan ya'yan itatuwan sosai.

Ina ajiye kuɗi ta hanyoyi da yawa. Yadda nake ajiye kuɗi, ina ajiyeshi a asusun ajiya na banki. Kuma idan ina da wani abu da nake so na yi, ina iya ajiye kuɗi a asusu na ajiyan kuɗi a gida. Kuma ina iya ajiye kuɗi a wurin masu adashe ko masu ajiyan kuɗi. Duka ta wayennan hanyoyi ina bi domin ajiyan kuɗi. Idan kuɗin da bana so na taɓa ne, to a akasari nafi ajiye shi ta wurin masu adashe ha sai zuwa lokacin da nake bukata. In kuma a asusu ne shi ma, nakan iya daurewa na watanni ko satattaki da nake tunanin zan yi amfani da shi kullum in ajiye kuɗi anan. Ta banki wani lokaci wata matsala tana iya zuwa ko na ajiye in taɓa. So nakan ajiye kuɗi a banki na, nakan ajiye kuɗi a asusu, nakan ajiye kuɗi kuma a wurin masu ajiyan kuɗi na adashe. Wa'inan hanyoyi su ne nake bi na ajiye kuɗi a duk lokacin da nake so.

Aaa, tufafi abu ne mai matuƙar muhimmanci ga dukkan waɗannan adam. Saboda ba za ka so ka ga cewa tufafinka sun yi datti ba, ka ajiye su. To nakan wanke tufafi a sati a ƙalla sau biyu, wani lokacin sau uku. Akwai kuma kayan da ma duk kwana biyu, sau ukun ke nan a sati nake wanke su. So nakan wanke tufafina na sawa sau biyu ko sau uku a sati. Saboda zarar nasa bana so in ga na tara su, sun yi datti, sun yi yawa kai. In suka yi datti na tara su da yawa, to wankin ma zai zama mun da ƙiwiya zama mun da wahala. Don haka ne nake wanke kaya da na saka guda biyu, uku, huɗu sai in wanke su saboda in rage makaina aiki. Don in suka yi yawa to wankin ma sai wahala. Kuma yanayin aiki wani lokaci, toh sai ka ga mutum bai samu daman wanke tufafinsa ba. Don haka nake wanke tufafi duk bayan kwana biyu, wani lokacin kwana uku a sati. To nakan wanke su uku ko sau biyu a kowane sati.

Shuka tsirrai ko bishiyu abu ne mai kyau. Saboda shuka tsirrai abubuwa ne da zaka gani su baka sha'awa. Ina shuka tsirrai a gida sosai, ina da su waɗanda na shushuka saboda suna bani sha'awa. Idan na fito na gan su, musamman ina basu ruwa ko ina gyara su. Sosai sa nake shuka tsirrai saboda suna ma ƙara ma gida kyau idan ka shushuka tsirrai. Na da tsirrai da yawa wanda na shuka aƙalla za su kai guda takwas ko tara daga cikin su dan yanzu haka ma ina nan ina jimamin wasu daga cikin tsirran nawa da suka mutu. Yanzu haka ina nan zan nemo su kuma ƙara shuka su saboda suna ban sha'awa, suna sa wuri yayi kyau ka gan su fes fes. Indai kana gyara su, kana basu ruwa suna rayuwa. Don haka ina shuka tsirrai a gida sosai saboda ina son su saboda abun birgewa ne da kuma ƙawata gida shuka tsirrai a gida.

Rahoto abu ne mai matuƙar muhimmanci saboda, aaah, gabatar da rahoto wani abu ne wadda ma na ƙware zan ce aiki nane. Aaa, rahoto kowane iri ne ina iya gabatar da shi. Ina iya zuwa in ɗauko rahoto kuma in zo in gabatar. A wurin da ake abun ina iya gabatar da rahoto. Haka zalika kuma zan iya zuwa in ɗauko in zo in haɗa rahoton, aaah, sannan in gabatar daga baya. Nakan gabatar da rahotanni a wurin aikina kuma ina gabatadda rahoto na musamman ma wadda nake sanya sa a shafukan sada zumunta. To, aaah, kowane lokaci ko bacci aka tashe ni ina iya gabatar da rahoto. Saboda abu ne wadda na ƙware akai, abu ne wadda na iya, zan ce kuma ma a kanshi nake. Domin aikina kenan gabatadda rahotanni. Ko wane iri ne ina iya gabatadda rahoton. Na ko mene ne. Ko abu aka zo aka sanar da ni ga yadda yake ga yadda ake so zan iya rubuta rahoto a kansa a take kuma in gabatar da shi ba tare da, aaah, wani abu ba. Ko na je inda aka gabatadda shirye-shiryen ko ban je ba, ko wani rubutu ne ake so a mai da shi rahoto to zan iya gabataddashi. Ina iya gabatar da rahoto matuƙa.

Ra'ayi wani abu ne wanda dole idan za ka yi, za ka duba a kansa. Saboda gudun kar ka zo ka ba da abun da ba daidai ba. Nakan ba yadda ra'ayina a aiki idan na yi duba da yanayin yadda abun yake ko yadda aikin ya zo. To, nakan ba yadda nawa ra'ayin domin a taru a gyara. Misali, idan wani abu ne wanda nake ganin za a samu matsala ko kuma zai shafa aiki, to nakan cikin hikima in kuma na kula da mutum ba mai saransa ba ne, to nakan ba shi, ah, wato ra'ayina a aiki. In nusa nan da shi da abu kaza da abu kaza da abu kaza da abu kaza ba daidai ba ne. Da an yi abu kaza aka yi abu kaza to da zai fi dacewa. To, nakan yi nazari kafin na ba da ra'ayina a aiki saboda wasu suna son gyara a aiki wasu basa son gyara. To, idan zan ba da ra'ayina a aiki nakan yi duba da yanayin wadda zan ba ma ra'ayina a aiki da kuma, yadda yake. To, da haka ne nake bayar da ra'ayina a aiki domin gaba ɗaya mu gudu tare mu tsira tare.

App dai abu ne da aka yi su kala kala, amma na saƙonni, ah, na fi amfani da app don tura saƙo ne. Ina amfani da Gmail, ina amfani da WhatsApp. Na fi amfani da waɗannan guda biyun domin, ah, tura saƙonni saboda ni a wurina sun fi sauri. Shi, ah, app na saƙo na Gmail tana iya yiwuwan lokaci ma ka tura mutum kai tsaye ba zai gani ba toh idan abu na da girma sai na yi amfani da, ah, app wurin tura saƙo na Gmail. In kuma mutum na kai tsaye ne to na kan yi amfani da, ah, WhatsApp domin tura saƙonnina. Inda a take mutum zai gani, a take kuma zai ba ni amsa. Toh ina amfani da waɗannan app ɗin domin tura saƙonni a duk lokacin da zan tura wani saƙo.

To, ahh ice cream dai abubuwa ne suna nan da yawa. Amma dai idan ni a wannan dina ne, na fi son ice cream na Rufaidah ko kuma na Farm-- na Farm Right. Waɗannan ice cream ɗin na fi shansu musamman na Rufaidah. Kuma ina son ice cream mai Vanilla ko mai Strawberry. Waɗannan ice cream ɗin su na fi sha. Kuma su ne waɗanda na fi so. Saboda ɗanɗanon su yana yi min daɗi, ƙanshin su yana yi min daɗi. To shiya sa idan na rasa Strawberry, sai na sha Vanilla ice cream. Saboda suma yana da daɗi, yana da ƙanshi amma na fi son na Strawberry. In dai ban samu Strawberry ba, to shine nake amfani da ahh ice cream mai Vanilla. Amma in dai na samu mai Strawberry to gaskiya na fi son na sha ice cream ɗin Strawberry, Strawberry saboda ɗanɗanonsa da ƙanshinsa. Ya yi min sosai matuƙan son ice cream ahh mai Strawberry a cikinsa. Sai dai idan babu, to sai nai hakuri sai na sha ice cream mai Vanilla a cikinsa.

Yawar hayaniya gaskiya, ah, ba shi da ma kyau. Saboda idan wuri da hayaniya, kai kanka ba ka samun, ah, wato sukuni saboda hayaniyar da ake yi. Wani zubin idan hayaniya ma ni yayi yawa yana iya sa mun ciwon kai. Don haka ban cika son wurare masu hayaniya ba saboda wurare masu hayaniya suna damuna. Saboda idan hayaniya tayi yawa kai kanka ba ka samun natsuwa da za ka gabatar da wani abu da kake so ka gabatar. Amma idan wuri babu hayaniya toh za ka ga cewa komai naka yana tafiya daidai kaima kuma kana yin abin da ya dace. Don haka ban cika son wuri mai hayaniya ba saboda matsalolinsa. Kuma wuri mai hayaniya za ka tarda cewa mutane ne wadda gaba ɗaya babu tunani a kai. Ko kan titi kake idan motoci ƙaransu yayi yawa, ga hon, ga ƙaran mota, ga kazar-kazar in yayi yawa za ka ga cewa ba ka samun sukuni. Amma idan wuri ya zama shiru ka zauna kai kaɗai, ka fi tunanin rayuwa ka ma fi tunanin abin da zai kai ka ga cigaba. Amma idan wuri ya cika hayaniya ba za ka iya tunanin komai ba. In hayaniyan ma tayi yawa za ka ga cewa kanka na iya ciwo ko ka ci gaba ɗaya babu daɗi. Don haka, ah, bana son wuri mai hayaniya. Na fi son wuri mai shiru inda babu hayaniya in zauna ni kaɗai. Eh, nazari na. In dai ba, ah, wani dalili ba ko wata lalurar ba gaskiya bana son wuri mai hayaniya.